Gaskiya na fi son miya mai zafi, ni bana son miya mai sanyi. To taya ma mutum zai ci miya mai sanyi? Ai miya mai sanyi ba za ka ji daɗin cin abinci da shi ba, idan miya yayi sanyi. Amma idan kuwa miya yayi zafi to zaka yi matuƙar jin daɗin cin abinci.

Eh, dangantakarmu yana da matukar kyau gaskiya. Don munada alaƙa mai kyau tsakanina da abokanan aikina. Ba mu samu matsala ko wani rashin jituwa tsakani na da su, muna da kyakkyawar alaƙa.

Ina shan ruwa sosai. Ina shan ruwa yana kaiwa kusan lita biyu a kowace rana, lita biyu zuwa lita biyar. Bana wasa wajen shan ruwa.

Ni mutum ne mai matuƙar son shan ruwa kowace rana don ina amfani da kwamfuta sosai sosai a kowace rana.

To ina bin ka'idojin aida aka saka a ma'aikatan duk wani rana idan nazo da safe sai na duba akwai takardun da ake shigar da ayyuka wanda za a yi wannan rana idan na duba sai nayi.

Eh, eh ina iya ɗaura ƙulli. Ai wannan ɗaura ƙulli ba wani abu ne mai wahala ba. Wannan abu ne wanda ko ƙaramin yaro ma yakan/ zai iya yi. Ai ɗaura ƙulli ba wani abu mai wuya bane.

Eh to ko wane safiya na tashi ina share gida. Na tashi da safe kafin nayi wani abu nakan fara share gida ne sai nazo nayi wanke-wanke sai nazo na dafa abinci da safe.

Gaskiya, gaskiya ina son naman, na fi son naman kaza. Gaskiya yana daga cikin naman da na fi so gaskiya saboda yana ƙara lafiya baya sa wani illa sosai a.

Ai wurin aikinmu kamfani ne na sarrafa wasika. Ana shuka riƙe ne kuma sai sarrafa shi ya shuga.

Eh to abin da yafi aminci a kasuwanci ba abin da yafi gaskiya da riƙon amana. Idan ka zama mutum mai gaskiya da riƙon amana to zaka zama mutum da za a amince da kai a ko da yaushe.

Eh, ina lulluɓe da agogo a lokacin sanyi saboda idan ba lulluɓe jiki da ado, sanyi zai dame ni lokacin sanyi. So ina bin lulluɓe jikina lokacin sanyi.

E to ina yin kokari duk wani aikin da zan yi nakan fara shi a kan lokaci. Fara shi akan lokaci zai sa na kammala a cikin lokacin da ya dace.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar da Lahadi, ranar duk yadda babu aiki. Amma idan aiki, wani lokacin kuma na iya samun aiki a ranar Asabar, to sai na je ranar Lahadi.